Sau nawa kake yin taro a makon? To ka gan in in dai sau nawa ne dai ka yi magana a kai nake taro a makon. In dai ran paɗa ma kaina gaskiya wallahi yana yawa. Don in ba haka ba dai in ba haka koma men da nake yi dai ni nake dai ganar da shi a mai ne ina taro ne. Koma me nake yi dai bai ma ƙanƙance komai nake yi ba ni ina mar da shi ya zama taro ne. Ko ina shigan keke ne in je wurin da ya kamata in je taro ne. Ko ina siyan jan saya abinci a wurin siyar da abinci ma taro ne. Ko kuna tara kuɗi ko na koma me dai a duniyan nan daidai ne ya yarda dai kana yi dai don dai akwai kan da ya kamata zai zama dai gobe kai ma ka sani. Kowa ma ya sani kuma in Allah ya yarda kuma haka ma kam haka ya kamata koma wani ɗan adam ya gane. To ka gani sau nawa kuma nake taruwa nake taru dai yakan bisance a kan abubuwan da nake son in yi idan nake son in yi abubuwa da yawa. Akwai kan da dai eh in na zona nayi tunaninsa ma sa in ce to bai kamata ya wuce haka ba. Amma har indan ma ya biya wuce haka ma dai ba aboye ba abun da ya ma barin iya karɓa ba ne ko abubuwan da barin iya yi ba ne.

Kai yaya kake bikin ranar ai-haihuwarka? Kai ranan haihuwarna yana, yana, yana nufamin abubuwa daban, daban, daban, daban. Har ma idan ma na tsaya na ce ina son lisafta komai da komai da dai ranar haihuwar na yana, yana, yana, yana, yana, eh, mai na nake son faɗa yake nufi. Ma kanda nake bikin ranar ta kuma wallahi yana, yana ban san ko ya nima zan iya faɗa ma har ya yi daidai da abun da ke dai yake zuciya na ba wallahi. Na'am ma har ina a, ra'abi zuciya na ne. Idan kuma a kuma kanda ya kamata dai ma amma na zan bi ya kanda ya kamata nake bikin ranar haihuwar na. Inda ya kanda ya kamata ne dai ya kamata in yi sa da kyau. Duk kuma dai ina za ka bi abin da kowa yake yi ne dai a gidan gizo aka gane da cewa kowa ma a cikin wannan rayuwar ma ina yin komai yana, yana wannan bikin yana a kan da shi ma a kan da aka haife sa ko kan da aka haife ta ta ganda ake yi. Ta ganda cewa idan ƙashi indiya ta ganda cewa, kuma idan ya ganda cewa ina ƙara rana guda ɗaya, shi ma yana ganne cewa, "Eh to an ƙara wannan ranar." Ranar daga cikin ranakin da nake wannan maganganun ne amma har idan ba haka ba ne. Ina son biki, ina son bikin, bikin ranar haihuwar na dai yana, yana mun daɗi. Ni kaɗai ko da kamanni masu nisa, duk aminari sakaji wani iri ranar haihuwar ka ai to ba wancan, wancan ba rayuwa ba ne. Kuma kai abinda ya kamata kaji dadin yibane. Kagane? To a cikin wannan za haka ma ana ma recordung na bari duba abin da na yi ma sau kuma yake faruwa.

Ai ka taba kai, ka taba kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? Ai ka taba ka yi wannan tambayan. Ai ko kin taba ki yi wannan tambayan ko ma zan ko zan kasance kuka ran sauka wani gefe wani ayawana bane ba? Amma dai kun taɓa ku yi ma wuri wannan tambayan kuma na san nake cewa na ansa muku wannan tambayan. Kar in karye dai ina zuwa wurare da wuri, ni mai son zuwa wurare da wuri ne. Dai kanda dai a halitta na a kanda ni na tsinka ina kuma na sani kanda ya kamata yana zama, ma kanda ya kamata yana bi, ma kanda ka kanda ya kamata yana yi. Kar ya zama kamar dai ina faɗa da yawa. Kagane, ni na sani cewa ni mai son zuwan wurare da wuri ne. Amma har in dai ya fi wani wuri kuma ya fara tafiyar wuri, mun su iri wasu wuraren da dai ban gane ba. Ku kuma dai na siya wani abun da dai ya kama hankali na, na zauna a wuri ɗaya kuma na so in ce to in dai ba wani abu ne wannan abun nake son koya. Har kuma na koya. Kuma dai ya ɗau ya ɗauka mun lokaci dai kamin in koya. Kuma ya ɗau kuma na tafi wurare dai kamar ina koya. To kan de ya zama mun da damuwa kuma ka ga ya zama mun da ban da ya ka ban ba kanda ya ba bayan da zan iya yi. Ya riga ya zama kande zai zama. Kuma dai abun da dai na riga na ce dama zan yi kuma dole ka ga sai nayi. Amma bai yi kuma dole a kirga mun lokaci da mintoci nan da nayi. Ma kagan nan kirga mintoci nan ba wani mintocin da wai ya kafa ya tarar ba ne. Su tafiya wurare ma daga baya mu wallahi ba kyau. Amma in dai ka tambaye ni dai a nufina kenan.